Ina yawan kallon madubi a rana. Ina kallon madubi ya kai sau biyar. Ina son kallon madubi.

Eh ina raba abinci na da mutane kamar da mijina da yara na tare muke cin abinci, so ina, ina raba abinci.

Eh na iya kunna wuta, na iya kunna wuta saboda abu ne da ya kamata mutum ya iya saboda rayuwan yau da kullum.

Eh ina kiran bidiyo saboda ina nisa da 'yan uwa ya kamata na rinƙa kiran bidiyo domin in rinƙa ganin su.

Eh ina tauna goro saboda wani lokacin nakan ji tashin zuciya. Idan na tauna goro yana sa sauƙar wa sannan ina jin daɗi.

Ina jimawa ban rubuta ba saboda ni ma'aikaciyar eh makaranta ce, su raho.

Eh ina biyan kuɗi ta waya saboda na fi amfani da biyan kuɗi ta waya saboda yafi sauƙi da saurin isar da sa.

Ba na son hayaniya ko kaɗan saboda yana damu na. Na fi son shi kuri, shiru. Ba na son inda yake da hayaniya.

Teburan mu yana nan dogo ne, sannan kujeru suna gefe da gefen teburan. Ma'aikata su kan zauna a kujeru.

Ina shan madara sosai. Kullum sai na sha madara saboda ni ma abotiyar shan shayi ne. Ina shan madara kowace rana.

Ina yawan kallon wayoyina a kowane sa'a. Ko wani lokaci na bukata ina yawan kallo. Ina kai.

Kwanciya nake akan gado, lulluɓa da bargo saboda wannan yanayin mai daɗi na hutu ne a lokacin da ruwa ke sauka.

Ina amfani da baƙin sabulu ne na Dudu Osun saboda amfanin shi ga lafiya da fata kuma ina jin daɗin amfani da shi.

Ina muna kare kanmu da sauro daga rufe tagogi da ƙofofi sannan da fes kunna maganin sauro.

Eh, ina matuƙar sanya tattaunawa domin ayyukana saboda tunawa da abubuwan da ya kamata in yi.

Gaskiya bana iya hawa saboda ina da ƙiba, hakan yana bani wahala sosai. Bana iya hawan keke.

Muna aiki da ƙungiyan ne ta hanyar taruwa a wuri ɗaya mu zazzaga anguwo yi domin ka ansal.

A'a, ba na iya rubutu buga su rubutu da sauri saboda ina da matuƙar sanyi a duk aiki na rubutu tafiya.

Eh ina da shi, saboda yanayin wajen da nake zama dole ne in yi amfani da katin kasuwanci.

Ina yawan share ƙura akai-akai. Aƙalla a kowace rana nakan share sau ɗaya-ɗaya saboda yanayi.

Ina yawan tsarkake gidanmu saboda babu-- zama da datti ba kyau, zama da ƙazanta ba kyau.

Eh, nakan raba ayyukana ga wasu wani lokacin saboda idan aiki ya min yawa, dole ne sai na bayar ga wasu don su taimaka.

Eh, ina amfani da ruwan rijiya saboda a inda muke ba mu cika samun ruwan famfo ba. Mun fi amfani da ruwan rijiya.

Ina matuƙar son ayaba saboda ayaba tana da daɗi sosai, sannan da kankana. Kankana ina sonta sosai.

Ina cin, ina cin biredi da shayi wani lokacin da kwai a tare da su gaba ɗaya. Wani.

Ina tsara su ne cikin hikima da natsuwa saboda duk wani abu da yake aiki da yake da mahimmanci a gare ni ina yin.

Ina gaisuwa kamar haka, ina kwana? Ina gajiya, ya gida, ya aiki, ya yara, ya kwana biyu, ya mutanen gida.

A'a, muryata a hankali take fita saboda yanayin halitta ta. Haka allah ya halicce ni muryata a hankali take fita.

Eh, ina shuka tsirrai a gida kamar irin su tumaturi, tattasai, atarugu, kayan lambu.

Ina tuna yanda yake a lokacin da yake ƙarami da irin ɗawainiyar da ya sani a ma'a ya.

Sosai ina iya yin ciniki a kasuwa saboda duk abun da zan siya sai nayi cinikinsa. Nayi ciniki a.

Eh, gaskiya muna da shi. Muna da manufa akan, muna da manufa na kowane wata saboda.

Eh, ina yin karatun kafin kafin ka na kwana saboda ni musulma ce kuma ina karanta Alkur'ani kafin na kwana.

Ina son zama a gurin da babu hayaniya, guri mai shiru da iska, guri mai tsirrai da bishiyoyi.

Gaskiya bana iya tafiyan kafa mai nisa saboda ina da jiki, yin hakan yana bani wahala sosai. Si-

Ina da amfani da wayan Android ne, Tecno, eh Tecno ne wayan da nake amfani da shi touch screen.

Ina amfani da BBC Hausa a mana rediyo irin su gidan talabijin ɗin.

Ina jagorantar mutane ne ta hanyar da ya dace cikin ƙima da daraja da mutunta kowa.

Eh ina bin ka'idojin aiki saboda gobe na, saboda idan har ina son cigaba da aiki dole in bi ka'idojin shi.

Eh, na fi son bikin Yarbawa saboda irin kaɗe-kaɗen su da irin abincin da ake ci yana matuƙar ƙayatad da ni.

Kwalin aikin mu shine zaka zo da safe ka sa hannu a takarda da lokacin da ka zo da sannan ka.

Gaskiya dai ba, ba na yi haka saboda ni ba.

Gaiskiya ina yanka farce na sau biyu a wata, saboda farce na ba su kai ci ka yin tsayi sosai ba, so a sati.

Eh ina duba daftarin kuɗi saboda in san yanayin yadda zan tsara da irin abubuwan da zan siya sabod.

Ina shirin yin kwali man gida na a karshen makon nan. Saboda ya yi datti sosai, ina so in cancanza komai in canza masa.

Asiya na iya rubutu mai kyau. Rubutuna yana da kyau. Mutane da yawa suna cewa rubutinki mai kyau ne. Kin iya rubutu.

Ba'a cika karban kira a gurin aikina ba saboda ni malamar makaranta ce. Ko da yaushe ina cikin.

Labaruka mai albarka a game da ni, samun aure da nayi na samu ƴaƴa wannan kaɗai abu ne mai albarka.

Eh ina tafiya kasuwanci saboda ina saida takalma da jaka sai na tafi daga nan zuwa Lagos taran kayayyaki.

Mafi muhimmanci a kasuwanci shine ka kula da kostomominka sannan ka san ya za ka tafiyatar da kasuwa.

Gaskiya ba na son cin abincin titi, saboda ni ina da ƙyanƙyani da yawa. Ba kowane irin abinci nake ci a titi ba, ba na ma ci.

Na fi haduwa da abokan cinikina ta waya ko ta hanyar bidiyo kol saboda tattaunawa saboda nisa.

A'a bana ci za farce saboda wannan ba ɗabi, a ta bane kuma bana son mai ci za farce, abun baya yi min daɗi.

Ba na bacci rana saboda ayyukan gida basa bari na inyi bacci rana. Gani da yara da hidimar yara baya bari inyi bacci.

Ina magance kokekokene ta hanyar rarrashi da kalamai masu ban hakuri da tausasa muryata.

Madubi guda biyu ne muke da su a gida, da na tsaye da kuma wanda ake riƙewa a hannu idan kana buƙata.

A'a gaskiya ban iya ba, ban san ya ake dubawa ba amma ina so in koya saboda yanayin rayuwa.

A'a bana yi, saboda hakan ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ka sa riganka a aljihu.

Ban iya ba, ban iya yin iyo ba amma ina son in koya saboda yin iyo yana da matuƙar muhimmanci ka koya ye shi.

Eh, ina ma ajiye kwafin bayanai na saboda halan rayuwa. Ina bar rubuta tarihi kwafin rayuwa na a takarda.

Gaskiya a'a bana iya yin motsa jiki kullum, saboda ayyukan da nake yi a gida ma suna sani in motsa jiki.

Ina inganta ayyukana ne ta hanyar yin aiki mai kyau cikin inganci, yanda duk abun da mutum ya gani.

Ina fara jin ko wane bangare ne sannan in in bada haƙuri da tautausan kalamai.

A'a ban iya tuƙin mota ba amma ina so in koya saboda ɗawainiya, zirga-zirgan yau da kullum. Ina.

Miji na shi yake kakkafa mun baya a ko wane yaushe a ko. A ko yaushe a kowane hali shi yake karfafa mun baya.

Ina ajiye takardun aiki na a guri masu mahimmanci, wuri me mabuɗi yadda zan killace su adana.

Farin launi ne, saboda farin launi yana haskaka guri sosai. Duk ko wane ɓangare bangoge launi.

Gurin aikinmu makaranta ce babba me cike da ɗalibai, sannan akwai ma'a malamai da yawa a ciki.

Gaskiya bana iya jure zafi. Zafi yana matuƙan ruɗani, yana hana ni natsuwa, yana hana ni yin abubuwan da suka kamata.

Ina share gidana sau biyu a rana, da safe da kuma yamma, saboda gidan bai fiya yin datti sosai ba, sau biyu.

Ina farkawa ƙarfe biyar ne na safe saboda in tashi in yi sallah kasancewa ta musulma.

Ina yin aikin gidan da na fi yi kullum, wanke wanke, shara da goge goge da dafa abinci.

Ina yin wasan ƙwallon hannu saboda yana sa ni nishaɗi sosai. Ina yin shine ba wai dan wani abu sai dan nashaɗi.

Buri na a gun aiki shine ina so in tashi a matsayin malamar aji in koma lektsora mai bada.

Eh, ina yi sosai. Ina yin aiki bayan lokaci, ina yin ayyuka masu yawa, ayyukan.

Eh ina rekewa saboda yanayin aikina, dole ne sena fita kullum kuma idan ana ruwa ina amfani da lema.

Mu na yin taron mako ne bayan ko wane satin ran Asabar. Saboda a ranan ba kowa ba shi da aiki mu kan taru.

Eh ina sanya hula saboda ni musulma ce. Ban za bana zama l da kaina a bude. Ina sa hula sosai.

Na fi son kifi saboda kifi yana matuƙar daɗi sannan ƙanshin shi yana burge ni sosai. Ina son kifi.

Idan dai har na san kalman sirri ce, bana furta ta ga kowa. Ina adana ta ne a cikin cikin zuciya ta bana faɗa.

Na fi son gudun fanka lamba uku, saboda wannan lamban ba ta yi yawa ba kuma ba ta yi kaɗan ba, ba ta yi yawa ba ta yi kaɗan ba.

Ba na cin tafarnuwa saboda ba na son warinta. Warinta baya mun daɗi, don haka ya sa ba na cin tafarnuwa.

Eh ina fatan haka. Idan babu duk wani wanda yake son cin yawa, yana fatan samu.

Na fi amfani da apps ɗin WhatsApp, Facebook da TikTok saboda a kowad wane rana ina shiga ya kai sau biyar.

Na fi son tufafin auduga saboda laushi kuma sun fi daɗin sakawa a jiki. Yanayin laushin sa yana.

Eh ina tashi da wuri saboda in samu inje aikina lokaci daidai da ya kamata. Ina zuwa aiki lokaci daidai.

Na fi son lifta saboda matattakala yana ban wahala a matsayina na mai ƙiba. Haurawa yana ba ni wahala. Na fi son lifta.

Na fi son kayan zaki. Duk wani abu mai zaki ina sanshi. Ba na son gishiri ko a abinci. Na fi son kayan zaki.

Ina cin citta sosai saboda yana gyara abinci, yana sa abinci ƙanshi, yana bada taste mai daɗi.

Na fi amfani da launin tawadan bulu saboda yana bani kyan rubutu. Sannan.

Eh ina kallon inuwa na idan dare yayi ko kuma idan na shiga rana, na kalli in-- nakan ga inuwa na a cikin rana.

Eh ina da dabbar gida, ina da kaza, akuya, agwagwa, talotalo ina kiwon su a gida.

A'a bana rabawa saboda halin tsaro. Tsaro ya yi ƙaranci a ƙasar Najeriya, bana rabawa, sai ga amin.

A'a bana amfani da shi. Bana amfani da mataimakin murya. Nafi amfani da kaina. Da kaina nake yi.

Na fi son ranar Juma'a, saboda ranar Juma'a rana ce mai girma a gare mu musulmai. Rana rana ce mai.

Ina sa turare kullum. A rana ina sa turare ya kai su uku saboda ina matukar son ƙamshi sosai. Ina yawan sa turare.

Muna sadarwa ne ta hanya bayan mun kammala darussanmu na safiya. Idan muka taru a ofishi, anan ne muke.

Muhimanci a cikin abokantaka ka samu aboki nagari mai tarbiyya wanda ya san abun da yake yi wanda.

Ina amfani da tsintsiyar laushi a ɗaki sannan tsakar gida ina amfani da tsintsiyar kwakwa saboda tsintsiyar laushi.

Ina son Jamfure saboda Jamfure suna da matukar kyau. Suna ɗaukan ido sosai. Ina matukar son su.

Idan na kamu da mura, ina yin shayin citta in sha sannan kuma inasa in tsotsa tam-tam saboda.

Dangantakar na da abokan aikina muna zama lafiya cikin kwanciyar hankali, raha, wasa da fahimtar juna.

Ina kunna hasken kendir ne wani lokaci kuma hasken touch light saboda ya haskaka waje kamun.

Nafi son takalma flats saboda basa takura mutum, sannan kuma sun fi daɗin tafiya. Zaka yi tafiya cikin daɗi.

Eh, ina tara tsabar kuɗi saboda yanayin kasuwanci na. Ina buƙatar tsabar kuɗi yanda ba zan sha wahala ne.

Na fi son buredi mai yanka yanka saboda yana yi mun daɗi kuma ina son adadin da ya kamata in ci a kowane rana.

Ina lulluɓa da barkgo saboda yafi mun daɗin bacci. Idan har ban lulluɓa da barko ba, bana jin daɗin bacci. Ina.

Ina son bayar da kyautan abunci saboda idan na bada abunci duk wanda ya ci ina jin daɗi a cikin rai na. Ina son kyautar abinci.

Mai zafi, saboda mai zafi yafi mun daɗin ci. Idan yayi sanyi bana jin daɗin cin abinci dashi. Nafi son miya mai zafi.

Ina kwana ƙar da daddare, misalin ƙarfe tara sannan zuwa ƙarfe biyar na safe.

Ba na son abinci mai yaji saboda ina da lalura ta ulcer gembon ciki, ba na iya cin abinci mai yaji.

Ina son ƴaƴan itacen inabi, suna da matuƙar munɗadi. Ina son su sosai, sannan ina son abar.

Ina fara aiki ne kamar misalin ƙarfe shida na safe saboda yara 'yan makaranta kuma ni ma ina zuwa aiki.

Ina amfani da ƴar ƙaramar jaka baƙa, yarforce a ciki nake, a ciki nake sa kuɗi na, a ciki nake ajiye kuɗi na a rufi.

Ina yin wanka da safe kafin in je aiki sai da daddare kuma kafin in kwanta sai in sake yi. Haka na ke yi kullum.

Eh ina kare wayana. A ko da yaushe in zan yi amfani da ita, nakan tabbatar da hannuna a tsaftace yake sannan ina goge ta a ko da yaushe.

A'a bana yin haka saboda ni musulma ce kuma mu a musulunce hakan bai dace ba, sai dai idan.

Na fi son in dafa ta da ruwa da gishiri. In na dafa, na sa shi a kan murhu ya samu ya dafu sosai.

A'a bana sawa, bana sawa kwatakwata saboda in bincika sawandoba bana amfani da ita.

A lokacin da raina ya ɓaci matuƙa, ko kuma aka yi min wani abu da raina baya so, na kan yi.

Eh muna yin wuta da itace wani lokaci idan zamuyi irin girki me yawa. Muna koyon wutan itace.

Na samu babban nasara a wajen aiki da lambobin yabo, kasancewa ta malama mai hazaƙa da.

Na fi ci da cokali saboda cokali ya fi daɗin cin abinci sannan kuma zaka san adadin.

A'a bana shan magani kullum, sai dai lokacin rashin lafiya shine nake sha kullum amma lafiya ƙalau.

Iyaa ayyukana tun da daddare saboda in shirya komai a jadawali na, in san abubuwan da ya kamata in yi.

Ina jin tsoron maciji sosai saboda ko a hoto bana son ganinsa, bana son shi. Ina jin tsoron shi sosai.

Sau biyu nake share ɗakina. Idan na share da safe sai kuma da yamma, sai in sake sharewa saboda bai fiye yin datti.

Na fi son kayan ɗaki, kamar babban gado, fari da wardrobe da miro.

Ina da maratayi, rataya makulli na nake yi a sama saboda karya ɓata. Dan lokacin da nake bukata sai in ɗauka.

Kamin in ƙidaya, sai na tabbatar sau ɗaya kawai nake yi.

Na fi son ɗaki babba mai girma mai bahayi a ciki ya kasance komai akwai a ciki akwai su frij.

Na fi sar tuwan shinkafa miyan kuɓewa, inda nama a ciki yana matukar mun daɗi. Na fi son tuwa akan shinkafa.

Ina son cin cin da kayan ciye-ciye. Ina son irin da kayan snacks haka su ehmm shawarma.

Ina gane ingancin aiki ne a yanayin abun da aka yi amfani da shi aka yi aikin ko ƙyallen da aka yi amfani dashi, misali.

Sa hannu ne kamar haka. Idan na rubuta sunana, sai in ja doguwar layi a ciki, sai in ƙara jan wani layin kuma.

Eh ina rufe baki a lokacin hamma saboda yanayin addini na haka ya koyar da ni, mu rufe baki lokacin hamma.

Gaskiya abun da ya fi sa ni dariya idan naga mutum yana barci, yana, yana ƙwarti, yana jan hannu.

Gaskiya na fi son zama a kujera, saboda nafi jinda na fi jin daɗin zama a saman kujera. Tabarma baya mun daɗi.

Ina tafiya wurare da safe misalin ƙarfe goma saboda yanda zan tabbatar ban takura.

Eh muna da wifi a gida saboda mijina ma'aikaci ne, to yana sa wifi ne saboda amfani.

Launin labulen mu brown ne da fari, saboda yanayin kujerar mu suma launin brown ne ke samu.

Ina kula da gashina ta hanyar yin massage din shi kullum da amfani da mayuka masu na gyaran gashi aku.

Eh ina shan ƴaƴan ruwan itaciya, barin ƴaƴan itaciyan kankana saboda yana da matakan ruwa ina amfani dashi ina shan shi.

Eh gaskiya, na ma fi yin harsashe lokacin barci saboda a lokacin bacci na fi samun daman yin harsashe in kisi.

Eh, Gasya tana cika ajiya sosai. Don wayata ita ce magurin ajiya ta, tana yin ajiya sosai.

Eh, wani lokaci idan ina so na, ina yin waƙa a cikin zuciyata a lokacin da bana son hayaniya, sai in yi waƙa ta al'ada.

Eh gaskiya ina jefa dutse daga nesa kuma zai iya zuwa inda nake so ya je saboda ina da tsayin hannu idan na je fa.

Ina neman izinin hutu ne ta hanyar rubutawa a takarda da neman izini da alfarma a wajen aiki na.

Gaskiya kujeruna suna da daɗin zama, sannan gashu da laushi, tsinji a kayan aiki suna daɗin zama sosai.

Eh, gaskiya tana daida ta haske da kanta saboda idan na shiga duhu takan ƙara haske idan kuma na shiga rana.

Eh ina kwana a ciki. Nafi kwana a ciki saboda sau tari kwana a ciki yafi daɗi kwanciya.

Ina ajiye hotuna na a galare ne, saboda nan sun fi mun daɗi. A duk lokacin da nake son shiga in duba, zan shiga.

Eh, ina matuƙar amfani da kwamfuta saboda yawan ayyukana na fassara, fassare, fassare ina amfani da kwamfuta.

Eh, ina rubuta yanayin kashe kuɗina saboda yanayin aikina. Saboda albashi na sai ƙarshen wata, shi yasa nake yi.

Eh ina amfani da shi saboda ina da ƙananan yara. Ina amfani da shi, ina jin daɗin amfani da shi kuma yana maganin sauro.

Ina son bude taga a daki saboda iska mai dadi kuma ina matukar son kallon taurari, shi yasa a koda yaushe taga na a buɗe yake.

Eh, ina duba kalanda kullum saboda jadawalin ayyuka na kowacce rana ina duba kalanda, sanin abinda zanyi.

Eh ina kunna sanarwar apps irin su alarm, irin su jadawalin salloli na, yana.

Na fi son shayi. Ni ma'abociyar shan shayi ne saboda shan shayi ya zama ɗabi'ata a koda yaushe. Na fi son shayi.

Ina da fanka a ɗaki saboda a yanayin muna cikin yanayin zafi kuma wajen mu akwai zafi sosai shi ya samu keda fanka a ɗaki.

Nakan koyi sabon fasaha ta hanyar lura da ganewa, da sai na tabbatar da abun ya zama daidai.

Ina cin abinci ne a cikin ofishina saboda guri ne mara hayaniya mara sa idan mutane. A nan nake cin abinci na.

Ina matuƙar son kallon Nigerian film saboda ina nishaɗantuwa da kallon shi sosai. Ina matuƙar son kallon.

Na fi son yanayin shuru da sanyi da guri mai tsirrai. Wurin yana sa ni nishaɗi sosai, yana sa ni cikin yanayi.